Eh lallai ina cin salati, sai dai ba kowane irin salati nake ci ba. Ina nufin ba kowane irin haɗi na salati nake ci ba. Mu da yake mu muna amfani da abubuwa na gargajiya sosai, to muna da hanyoyi na gargajiya yadda muke haɗa salati. Akwai salatin da idan an haɗa ta, akan nemo yajin karago a barbaɗa, a sa mishi kayan haɗi, sai a gauraya shi, sai ka ci shi a haka. Muna, muna, muna, muna amfani da lettuce da kabeji da albasa da kuma yajin karago sai a ɗan barbaɗa masa kayan zaki irin su magi da gishiri sai a kwaɓa shi, a kwaɓa shi, a kwaɓa shi. Muna kiranshi kwaɗo, kwaɗon salati. Sannan kuma, akwai kuma wadda ake yayyanka wa idan aka yayyanka salati ɗin, eh wato shi lettuce ɗin kenan aka saka kabeji toh akan yi amfani da mai, na mayonnaise da kuma dafeffen ƙwai sai a saka shi ma a kwaɓa shi, shi ma za'a iya cinsa a haka. Toh, akwai dai hanyoyi daban daban yadda ake haɗa shekan shi salati ɗin. Toh, ni na fi son salati wanda ba shi da wato wannan mayi na mayonnaise ɗin, saboda yana ɓata mini ciki. Sannan bana son salati wanda ake yin sa a gargajiyan ce, wanda ake zuba masa yajin karago a kwaɓa shi, shi ma yana ɓata min ciki. Sai dai na fi son salati wanda idan aka haɗa shi, toh kar a sa mishi komai illa a yanka masa ƙoyi in akwai waken gwangwami a ɗan zuba masa sai ya kasance zan iya haɗa shi da shinkafa in ci ko kuma in haɗa shi dai da taliya ko kuma wani nau'i na abinci wanda za su yi tafiya tare. Toh, ni haka nake son salatina, ba kowane irin haɗin salati nake son ci ba saboda yana yawan ɓata min ciki.

Kallon wata da dare ba wani abu bane wadda, za a ce wai kullum sai na fito waje na kalli wata ba. Illa dai idan wata ta ƙare, kwanakin wata idan suka ƙare, wato kwanakin wata na Musulunci, to nakan yi sha'awa na ringa leƙo waje domin na tabbatar da sabuwar wata ta fito. Domin haka ne yake ƙara tabbatar mini da cewa, lallai kwanakin wata sun ƙare an shigo wata sabuwar wata. To a irin waƴannan lokutan ne kawai nake ƙoƙarin leƙa waje domin naga fitowan wata. Amma ban damu sosai wajen, wajen kallon wata da daddare ba indai ba a irin waɗannan lokuta ɗin, da nake so na fahimci sabuwar wata ya shigo na musulunci ko dai bai shigo ba.

Zuwa na kasuwa ya danganci irin abun da zai kai ni kasuwa. To ba zan iya cewa ga takamaimai lokaci da nake zuwa kasuwa ba. Zuwa na kasuwa ya danganta. Wala Allah ya danganta da abun da zan siya din babu shi a kusa sai na je kasuwa. Wala Allah kuma abun da zan saya din akwai shi a kusa amma yana da tsada a kasuwa ya fi sauki. Wala Allah kuma akwai shi a Anguwa amma kuma babu kaloli da yawa. To idan na je kasuwa zan samu kaloli da yawa sai wanda raina yake so na zaba. Wala Allah kuma abun da zan saya din zan saya da yawa ne ba kaɗan ba. To Anguwa sai ka samu basa kawowa da yawa. To amma idan na je kasuwa zan iya samu sun kawo shi da yawa sai in siya shi iya adadin abun da nake bukata na farko kenan. Na biyu kuma zuwa na kasuwa ya danganci irin ababen da nake so na saya. Alal misali, idan kayan cefene na na kayan abinci ya ƙare a gida ko kuma ya zo dab da ƙarewa kuma sai ya kasance ina da kuɗi a lokacin to nakan je kasuwa domin siyayyan kayan abinci. Kayan abinci na a kasuwa nake siya musamman idan wata ta ƙare nakan je na yiwo siyayyan ƙarshen wata na kayan abinci. To shi ma wannan yanayi yakan sa ni na je kasuwa. To zan iya ce maka a wannan bangaren nakan je kasuwa a ƙarshen wata lokacin da aka biya albashi kuma nake da buƙatan kayan abinci. To a irin wannan lokacin nakan je kasuwa. Kamar yadda na faɗa daga farko ya danganta. To bayan waɗannan bayanai da na maka guda biyun nan. Wani sa'in nakan je kasuwa ko da ko ba wai kayan abinci zan saya ba. Wala Allah, zan je wani aiki ne wanda ake bukata na a kasuwa. Saboda ina sana'ar hannu ina yawan installation na CCTV camera da harkar duba kwamfuta da sauransu. To a kasuwa yawanci shagunan kasuwa suna amfani da wannan na'ura na CCTV camera. To ina da kostomomi sosai wanda sun san ina aiki kuma suna yawan nema na domin na zo na duba musu matsala ko kuma na, na yi musu sabon aiki. To wannan a wannan bangaren shi ma nakan je kasuwa a duk lokacin da suka neme ni ba wai sai wani lokaci ya yi ba. To in taƙaita maka zance dai wannan bayani na na biyu da na yi maka kusan shine zan iya ce maka nake da wani takamaimai lokacin da nake zuwa kasuwa. Wato idan ƙarshen wata ya zo kuma a lokacin ina da kuɗi sannan kuma kayan abinci na gida yana dab da ƙarewa. To a wannan lokacin nakan je kasuwa na yi siyayya. Don haka wannan amsatr ambayan za ta fi zama da bayanai na na biyu cewa ina zuwa kasuwa ne a yawanci ƙarshen wata ko kuma farkon wata idan ta kama.

Lalle, lalle ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai matuƙa. Nakan yi amfani da yanar gizo kala kala kamar irin su Google Drive, irin su, eh, email, irin su wato wani sa'in ma har WhatsApp ko Facebook. Duk nakan yi amfani da su domin na yi ajiya a yanar gizo. Saboda wasu abubuwan idan ka ajiye a kan wayanka ko akan kwamfuta, to wata rana a zo a tashi za ka iya rasa wayar ko ka rasa kwamfutar da ganin shi ke nan sai ka rasa abubuwan ka masu amfani. Amma idan suna kan yanar gizo, to ko da ka rasa ma wayarka ko kwamfutarka, durran da ka samu kwamfuta ko waya, za ka hau yanar gizo ka duba inda ka yi ajiyan abubuwan ka za ka gan su kamar yadda ka ajiye su. Shi yasa ina amfani da ajiya a yanar gizo matuƙa sosai.

Jin kiɗa a wajena ya danganci irin yanayin da nake ciki. Akwai wasu yanayi wadda idan ina ciki nakan so na saurari kiɗa amma na gargajiya. Musamman lokacin da gargajiyancina ya motsa. Zan so ace ina sauraron kiɗa na gargajiya domin na ringa tuna al'adu irin tamu ta malam Bahaushe. Wasu lokuta kuma nakan so na ji kiɗa irin kiɗa na ƙetare. Musamman a lokutan da nake sha'awar jin kiɗa na ƙetare to nakan nemi na saurari kiɗa amma na ƙetare. To wasu lokuta kuma musamman idan na faɗa irin cikin shauki hakan nan to nakan so na ringa sauraron kiɗa amma kiɗa ta soyayya. Musamman wadda aka yi mata waƙa mai daɗi to nakan bada muhimmanci wajen sauraron irin waɗannan kiɗe kiɗen. To a takaice dai bazan iya ce maka ga irin kiɗan da na fi son ji ba, saidai ya danganci yanayi da nake ciki kamar yadda na maka bayani tun farko. Amma dai a takaice na fi sha'awar sauraron kiɗa amma na gargajiya.

Zuwa na kasuwa ya danganci irin yanayin da nake ciki, musamman ma yanayi na bukata. Idan alal misali ina bukatan wani abun da ba zan iya samunsa a nan kusa ba, sai naje kasuwa, to nakan je kasuwa domin na sayi wannan abu. Wasu lokuta kuma nakan je kasuwa idan na fahimci cewa a kasuwa an fi samun saukin farashin abun da zan saya. Sannan na uku, zuwa kasuwa takan kama ni idan na fahimci kayan abinci na cikin gidana ya ja baya ko kuma yana dabda ƙarewa ko kuma ma ya ƙare. To a irin waɗannan lokutan nakan garzaya kasuwa domin in je inyi cefane. To don haka zuwa na kasuwa ba shi da takamaimai lokaci da nake zuwa kasuwa. Ya danganci irin yanayin da na tsinci kaina a ciki, na neman biyan bukata na abun da zai iya kai ni kasuwa domin na saye shi.

Ayyukan gida ni dai ba kullum nake ayyuka a gida ba, kuma ayyuka a gida ya danganci irin yanayi na wadataccen lokuta da nake da su. Sabida sau da dama idan nayi wanka da safe nakan fita ayyukan gaba na. To amma dai ayyuka a gida idan suka ɗan taru suka yi yawa to na kan yi ƙoƙari na zauna domin na ga cewa nayi wannan ayyukan. Sai dai kash, ba ko yaushe na ke irin waɗannan ayyukan ba. Na fi yin irin waɗannan ayyukan musamman a lokutan da ayyukan gida suka ɗan yi yawa. Kuma hakan ya zo ina da ishasshen lokaci musamman a kwanaki biyu na ƙarshen mako, wato Asabar da kuma Lahadi. Irin waɗannan lokuta nakan yi ƙoƙari in zauna a gida na ɗan yi ayyuka a gida. To irin ayyukan da nake yi a gida sun haɗa da kamar gyaran fulawi da gyaran shuke shuke da kuma ɗan gyara wanda ya shafi wajen zub da shara da kuma wajaje da ake buƙatan a ringa kulawa da su musamman wajen kiwon dabbobi. To a irin waɗannan lokuta na Asabar da Lahadi din nakan yi ƙoƙari na na ga irin waɗannan ayyukan gidan wato nakan yi da kaina.

Kai turare ai ni ne ma sarkin saka turare. Ai da ni da turare yadda ka san wando da kuma ƙafa. Ni kullum cikin ƙanshi nake. Turare ai duniya ce, wato bana wasa da saka turare. Turare ya zame mini kamar kayan sakawa yadda nake ɗaukan kayan sakawa in saka a jikina. Haka nake ƙoƙari irin ƙa fesa turare daga na jiki zuwa na hamata zuwa na kayan sakawa. In taƙaice maka zance a irin turarurrukana da nafi so sunanan kala kala. To amma tun da ba wannan ka tambaye ni ba, tambayar da ka mini shine kana sa turare kullum? To bari in dakata a iya baka wannan amsa. Lalle ni ina saka turare kullum.

Gaskiya dinka tufafi ba layi na bane, sai dai lokacin da nake matashi na taɓa shiga koyon ɗinkin tufafi sai dai ban yi nisa a cikin harkar koyon ɗinkin ba. To amma dai hakan bai hana ni iya hawa keken ɗinki na ɗan ɗinka iya abun da ilimi na da baiwata za ta iya ɗinkawa ba. Amma dai bana saka kaina a cikin layin waɗanda suka iya ɗinki. Amma idan ƙananan ɗinki ne irin wani waje ya ɗan yage ɗan ƙalilan zan iya hawa kan keken ɗinki na taka keken ɗinki domin na ɗinke shi. Amma fa idan ɗinkin yayi yawa ko kuma sarƙaƙƙiyar ɗinkin tayi yawa gaskiya bana iya yin wannan sai dai na nemi ƙwararre wanda ya iya taka keken ɗinki ya ɗinka mini. To amsa dai anan in taƙaita zance bana iya dinka tufafi shine gaskiyar magana.

Ayo sosai ma kuwa. Ai duba lambar QR. Ni kwararre ne a wannan bangaren. Da ba don kar ma in kara maka zancen da baka tambaye ni ba, da zan iya ce maka ai ni karan kai na ina iya haɗa QR code. Wato ina iya shiga cikin manhajar da zan iya haɗa wannan QR ɗin domin duk wani mai QR scanner ya yi scanning domin ta bashi abun da ake nema. To lalle lalle ina iya duba lambar QR amma sai na yi amfani da QR scanner, wato asalin scanner ɗin da yake scanning wannan QR code ɗin domin ya bayyana abin da yake cikin QR ɗin.

Gaskiya ni wani irin mutum ne wanda bana son sanyi sosai kuma bana son iska tai mini yawa. To zan iya ce maka na fi son AC amma fa bana iya jurewa in zauna a ƙarƙashin AC musamman idan tana buga sanyi da yawa. Bana iya zama a ƙarƙashinta na tsawon lokaci domin za ta iya sa jikina ya kama sanyi, sanyin nan kuma har cikin ƙasassuwan ƙafana sai na ji ya taakura mini. Haka za lika fanka. Idan zan kwanta bana son fanka a saman kaina domin takan sa hancina ya toshe har ma ta iya jawo mini mura wanda in ban yi wasa ba sai nayi jinya mai ƙarfi kafin na samu waraka. To a yanayi na halitta na kamar yadda na fahimci kaina, gaskiya bana son iskar fanka sosai a kaina kuma bana son sanyin AC sosai a kaina. Dukkansu biyun nan suna mini illa. Kai dai kawai na fi sha'awar ma ni a samu windo a buɗe, a samu iska tana shigowa tana kaɗawa tare da ni'ima mai daɗi. Amma ni'imar sanyi ta AC ko kuma ni'imar iska ta fanka gaskiya suna mini illoli a jikina.

Gaskiya ne na fi sha'awar cin abinci da hannu saboda ni mutum ne mai son abubuwa na gargajiya, sai dai matsalar akwai wasu abinci ko kuma nau'ukan abinci wanda ci da hannu yakan jawo abincin yayi ta zubewa daga ɗebo shi zuwa kai shi baki. To a irin wannan lokutan na fi sha'awar na yi amfani da cokali. Amma fa in dai abinci zai ciyu da hannu ba tare da ya zube ba to nakan yi amfani da hannuna. Musamman idan aka ce an dafa abincin da hannu zai iya ɗibansa, ya riƙo shi, ya kai shi har baki ba tare da ya zube ba irin su tuwo, irin su doya, irin su dankali da dai sauran nau'ukan abinci masu ɗan kauri. Amma nau'ukan abinci masu watsewa irin su shinkafa, irin su kuskus, irin su alkama wannan na fi sha'awar na yi amfani da cokali saboda cokali za ka iya ɗebo shi tun daga kwanon abincin har bakinka ba tare da ya zube ba. Wanda idan da hannu ne zai kasance ɗebo shi sai da dabara. Ka ɗago hannun ka kai baki ka zuba shi sai da dabara. To in baka iya wannan dabarbarun ba sai abincin yayi ta zubewa. To wannan shine dalilin dai sha nake zaɓan cokali a wasu yanayi nake kuma amfani da hannu a wasu yanayi. Ya danganci irin abincin da zan ci.

Gaskiya citta wani abu ne wanda yana da zafi. Duk yadda ka kai ga sha'awan cin citta a abinci, idan kana da rashin lafiya musamman ta bangaren ulcer ko kuma ciwon ƙirji, ba za ka taɓa samu daɗi wajen cin citta a abinci ba. Ni ina sha'awan cin citta amma ba a abinci ba. Na fi son citta a abun da ya shafi irin shayi ko kuma idan za a yi maka wani ɗan abun sha mai ɗan sanyi a ɗan zuba masa citta. Amma a abinci sau da dama ni ban damu da son citta a cikin abinci ba. Shi cittan ma da nake sha a shayi ko kuma in sha a cikin wani ɗan abun sha shi ma yana mini illa. Dan ina da ciwon ulcer da kuma ciwon ƙirji. To su kan sa ƙirjina ya rinƙa ciwo har sai na nemi magani. To in taƙaita zance dai ina cin citta a cikin abinci amma ba ko da yaushe ba. Sai lokutan da na ji cewa ciwon ƙirjina ya ɗan yi sauƙi kuma ko da zan ci citta a cikin abincin ma ba zan na yawaita cin cittan ba. Sai dai lokaci zuwa lokaci domin ita citta tana da amfani a jikin ɗan adam. Tana ɗan ƙara wa mutum kuzari da kuma wato ɗan farfaɗo masa da kuzarinsa.

Tafiya zuwa wurare ya danganci yanayin nisan wuraren da zanje. Akwai wuraren da basuda nisa wanda ƙafa zata iya tattaki ta taka ta isa zuwa wannan wajen. To a irin wannan lokutan nakan yi amfani da ƙafata in taka wajen da bai kai yakawo ba domin naje nayi uzuri. Sannan kuma akwai wuraren da gaskiya zuwa da ƙafa akwai wahala. Zaka iya zuwa amma zaka sha wahala. To a irin wannan lokuta ina da abun hawa wato mashin wato ƙarfe wato babur. Nakan hau babur domin in isa irin wannan wajajen. To sai dai wasu lokutan fa tafiyan ƙafan bazai yiwu ba tafiyan babur ma bazai yiwu ba dole sai ka hau mota saboda nisan wannan tafiyar. To a irin wannan lokutan nakan hau mota domin naje wannan wuri nayi uzurina. Kai in taƙaice maka zance wasu lokutan fa tafiyan ƙafan, tafiyan babur, tafiyan mota duk fa ajiye shi zakayi a gefe saboda bala'in nisan wannan tafiyar. Dole sai ka hau jirgin sama. Ko ka hau jirgin ƙasa ko ka hau jirgin sama ya danganci irin abunda kuke da shi a yankin ku. Wasu lokutan ma kwale-kwale zakaje ka shiga na ruwa domin sai an tsallake ruwa. To a irin wannan lokutan dole ka bar maganan tafiyan ƙafa, ka bar maganan tafiyan babur, ka bar maganan tafiyan mota. Idan kana da hali ka shiga jirgin sama. Idan baka da hali kuma kuna da jirgin ƙasa ka shiga jirgin ƙasa. Idan ma wajen da zakaje yafi ƙarfin jirgin ƙasa yafi ƙarfin jirgin sama amma kwale-kwale tana iya zuwa to dolenka kahau kwale-kwale domin kaje wannan wurin. To ya danganci irin abun da kuke da shi a yankin ku da kuma yanayin ya hore maka.

Sadarwa a wajen aiki ya danganci irin yanayin saƙon da za a isar. Idan saƙo ne na cikin ma'aikata, wadda a turanci ake ƙiransa internal circular ko kuma memo, to akan yi amfani da abun da ake ƙira wato notice board a turance, wato wajen, wajen, wato wajen, wajen manna bayanai na ankararwa. To akan yi amfani da takarda a rubuta wannan sanarwa din sai a manna shi, kowa idan ya zo wucewa sai ya karan ta ya gani. To wannan a da kenan. To amma yanzu da zamani ya ɗan taho da abubuwan sadarwa musamman wato abubuwa irin su WhatsApp da su Telegram, to akan yi amfani da musamman ma WhatsApp wajen sadarwa a wajen aiki. Kusan yanzu ya ma fi amfani sosai akan duk wata kafa ta sadarwa. Saboda da shi za ka iya isar da saƙo na magana, za ka iya isar da saƙzo wato na hoto, za ka iya isar da saƙo na bidiyo. Sannan bugu da ƙari a ilimance ko kuma in ce a abun da ake cewa da turanci wato official, mu kan yi amfani da email a turance wajen tura saƙonni na sadarwa daga wannan waje zuwa wannan waje. To ya danganci sakon daga ina ya fito kuma ina zai je.

Ai ni babu irin naman da zan iya ce maka wai bana so. Sai dai kawai ya danganci shin naman ya halatta in ci a addinina ko dai bai halatta ba. Matukar ya halatta to gaskiya ni bana ma iya bambance wannan naman meye ne, wannan naman meye ne. Sai dai wani sa'in nakan yi sha'awa naga an sarrafa nama yadda harcena yake sha'awansa. Ka ga idan naman kaza ne, wato na fi so a soya mini kazan nan kamar yadda kamfanin KFC na abinci yake sarrafa kajinsa. Na fi sha'awan irin wannan KFC Chicken din wato a turance kenan. Idan kuma naman shanu ne, na fi so wato a yanka naman nan a ɓararraka shi ya yi laushi saboda haƙwarana basa son tauna abu mai tauri. To zan so ace an ɓararra kashi yayi laushi sosai. Wala Allah a dawo da shi gari, wala Allah kuma a soya shi a haka amma dai ya kasance yana da laushi yadda zan iya tauna shi. Idan kuma naman rago ne, kai naman rago kan na fi sha'awa a soya mini shi ya ji ɗanɗano saboda dama naman rago shi bashi da tauri. Wuyan kawai a ɓararra kashi ne a soya shi, shi dama yana da laushi. Sai kuma akwai irin su nama wato wanda za a iya cewa naman kifi. Shi kuma kifi na fi sha'awan a gasa mini shi. To nama dai ya danganci wani irin nama ne. Sannan kuma ya danganci irin sha'awar da nake yi wa naman a wannan lokacin. Wata ta tashi wata ran zan so in ga an dafa nama, wata rana kuma zan so in ga an gasa shi, wata rana kuma zan so in ga an soya shi. Kai wata rana ma akwai wani nama da ake kiransa wato kilishi wadda ake yanka su lafa lafa lafa lafa lafa lafa sai a shanya shi ya bushe bayan an sa masa kayan haɗi. Idan ya bushe sai a zo a ɗan razana shi da wuta sai ya kasance kamar busasshen nama. To shi ma wannan kai ina jin daɗinsa sosai. Saidai, kash! Matsalansa ɗaya, yaji yana yin yawa, citta yana yin yawa. Ni kuma har ga Allah bana son abu mai yaji sosai bana kuma son abu mai citta sosai saboda ina da ciwon ulcer kuma ina da ciwon kirji. Yaji ya kan tayar mini da wannan ciwon. Amma a haƙiƙanin gaskiya zan iya cewa babu naman da na fi sha'awa indai a ɓangaren nama ne ta babban dabba ko ta akuya ko ta rago ko ta shanu. Ba irin naman da na fi sha'awa kamar a ce, an sarrafa naman ya zamo kilishi wato busasshen nama kenan. Amma idan kaza ne shi kuma a ɓangaren tsuntsaye na fi sha'awan wannan suya irin na KFC din nan wanda suke yi. Kifi kuma na fi sha'awa in ga an gasa mini shi. To ya danganci irin naman da na samu da kuma irin yanayi da nake sha'awan wannan naman. Saboda kowane irin yanayi da irin kalar sha'awar da kake yi na abun da kake son ci.

Ina kallon inuwata amma ba kowane lokaci ba ya danganci irin wurin da na tsinci kaina da kuma lokacin da na tsince kaina. Akwai lokuta da idan muka fita aiki, wajajen da musamman idan aka ce wayar salular mu ta dauke babu caji kuma ba mu da agogo a hannun mu kuma muna buƙatar muyi ibada ko kuma mu gudanar da wato sallah ko ta azahar ko ta la'asar. Su ne dai sallolin da za a iya cewa akwai hasken rana da za ka iya fahimtan ina inuwarka take kallo. To a irin wannan lokutan, mu kan yi amfani da inuwa domin mu gane lokacin da muke ciki. Sannan wannan lokacin, lokacin mene ne? Lokacin sallan azahar ne ko lokacin sallar la'asar? To mu kan yi, na kan yi amfani da inuwata domin gane irin wato wannan lokuta ɗin. Sannan na biyu, inuwa tana da matuƙar amfani wajen fahimtar ina rana ta fito ina kuma take son faɗi. Kasan rana tana fitowa daga gabas tana faɗi ta yamma. To, mu kuma idan za mu yi ibada wato na sallah, mu kan fuskanci alƙibila wato gabas a yankin da muke mu kan fuskanci gabas. To kuma rana daga gabas take fitowa. To ka ga idan ka tsaya dole idan rana tana tasowa daga gabas, za tayi yamma. Lokacin da take tasowan nan, idan ka tsaya inuwarka zai kasance tana bangaren yamma idan daga gabas rana take tasowa. Idan kuma rana ta zo faɗuwa, zai kasance inuwarka tana kallon gabas ne. To a irin wannan lokuta musamman na sallan azahar, idan lokacin sallan azahar ya kusa ko kuma kawai muna so mu fahimci ina ne ma alƙibilar, ina ne gabas? Yanda idan mun tashi za mu yi sallah, za mu fuskanci wannan alƙibila ta gabas din. To mu kan tsaya ne mu ga kawai inda rana ta fito sai mu, ko kuma mu ga ina inuwarmu yake kallo. To idan inuwarmu tana kallon bayan mu kuma a lokacin wato da safe ne, to hakan yana tabbatar mana cewa gabas in, eh rana ta fito ne ta bangaren gabas. Za ta faɗi ta bangaren yamma. To a wannan lokacin inuwarmu yamma zai kalla. To idan mun tashi mun san cewa opposite din inuwarmu nan ne gabas. Idan kuma da yammaci ne mun san wannan lokacin rana faɗi take. Kuma a irin wannan lokacin wato idan ka kiɗime kakan manta ma ai rana kam daga gabas take fitowa kuma ta faɗi ta yamma. To kawai abunda zai haukanka shine ina inuwarka take kallo. Idan inuwarka tana kallon gabas ne kuma lokacin yamma ya yi, to ka san cewa gabas tana inda inuwarka yake kallo. Saboda wani sa'in za ka shiga wasu yankuna wanda ba su ma damu ma da ibada ba. Don haka su ba su san ma rana ta gabas yake fitowa ya faɗi ta yamma ba. Idan ka tambaye su kana so ka yi sallah ina ne gabas? Sai su nuna maka wani wuri wanda kai hankalinka bai baka cewa nan ne gabas ba. To amfani da inuwarka wajen fitowar rana da sauƙanta hakan yana taimakawa wajen fahimtar ina ne ma gabas in take. To a irin wannan lokutan ne nake kallon ko kuma nake damuwa ma da kallon inuwata. Amma in ba haka ba, ban damu da duba ina inuwata take kallo ba. Har ga Allah.

Gaskiya ina da halittan sauri ba ma a iya tafiyata ba. A duk wasu al'amurana wadda wato zan aikata su nakan yi su cikin sauri. Sai dai saurin nawa ba kamar irin saurin wasu ba wanda zaka ga wato idan suna tafiya kai kace ma gudu suke sosai. Ina dai sauri idan ina tafiya amma sai lokacin da wato nake da bukatan yin sauri din. Saboda wani sa'in idan kuna tafiya tare da tawagar mutane zaka iya samu su basu da wannan baiwata sauri a cikin tafiya. To dole ka rage tafiyanka ka ringa tafiya tare da su. Amma fa suna takuramin saboda na riga na saba tafiya cikin sauri. To sau da dama sai in ga sai na ma wuce mutum sai in ɗan rage tafiya domin ya kamo ni sai mu ci gaba da tafiya. To in taƙaita maka zance dai kawai ina tafiya da sauri amma ba ko yaushe ba. Ya danganci yanayin da na tsinci kaina. Idan ni dai nake tafiya kuma ina da bukatan sauri to zanyi tafiyana da sauri. Idan kuma bana bukatan sauri zanyi tafiyana a cikin natsuwa wato dai dai dai. Idan ina tafiya da mutane masu sauri zan iya sauri domin mu tafi tare da su. Idan kuma ina tafiya da mutanen da basu da sauri a tafiya to nakan taƙaita tafiyata domin na tafi tare da su. Shi yasa na ce maka ya danganci irin yanayin da na tsinci kaina a ciki.